Waɗanne kafofin watsa labarai kake amfani da su? Na gode da wannan tambaya taku. Hakika ina amfani da kafofin yaɗa labarai masu yawan gaske. In bance duka ba, zance mafiya yawansu. In aka ɗau ko daga kan Facebook, ina amfani da shi kuma ina abubuwa masu muhimmanci sosai sosai. In aka zo kan X wanda aka fi sani da Twitter, shi ma ina amfani da shi ba kaɗan ba sosai sosai. In aka zo kan Instagram ina amfani da shi. In aka zo kan TikTok ina amfani da shi. YouTube ma ina amfani da shi. Ina amfani da Reddit. Ina amfani da LinkedIn. Abu, gasunan birjik da yawa da dama ina amfani da su. Ba komai ba saboda in sauƙaƙa kaina tunda zamani ta zo da haka. Sawwaka wa kaina kuma in yaɗa labarai da wasu abubuwa har duniya ta gani da fisan me ake ciki. Domin da basu kuma yaɗa labarai kan yi wahala ya zama na gidan rediyo ne ko gidan TV. To masu amfani da gidan TV ko gidan rediyo in babu wuta shi ma aiki. Aka zo haka ɗan gyara yanayin hakan da samar da janareto. Shi ma dai abin wutan ya ɗan tsaya tunda an zo da wani abun da ya samar da, eh sauƙi game da rashin wuta. Shi ma aka zo dai da wutan ta ɗan yi dama dama ya zama na, eh shi ƙafafu yaɗa labaran tsofin rediyo da gidan TV ya ɗan tsaya. Sai aka zo na zamani wanda ya ɗauke shi hakan yasa mutane dawa suka bar wancan suka dawo na zamanin na zamanin ne ma ana taɓawa ta ko wanne ɓangare. Ko wanda kuma da irin muhimmancinsa da kuma naƙasansa. Ko wanne da yanayin da ake tura saƙo cikin sauƙi. Ko wannan su. Ana abubuwa da yawa ba yaɗa labarai kaɗai ba. Kusan yanzu kafofin yaɗa labarai ko kuma sadarwa na zamani sun dawo kaman su suke juya duniya. Musamman a siyasance da kasuwanci da abubuwa masu yawa hakan nan. Wannan shine a taƙaice na gode.

Kana kallon inuwar ka? Eh, ina kallon inuwata. Amman ya dangantaka da yaushe ne, inda safe ne, ina kallon inuwata. Inda rana ne, ina kallo amma da daddare, dare bana kallon inuwata, to wannan shine a takaice abin da zan iya cewa akan ina kallon inuwata ko bana kallon inuwata, amman yana daga cikin lissafin da mutun yake yi a rayuwa ko kuma wani tsari, kallon inuwa ana amfani da shi ta wani ɓangare a duba lokutan sallah ko lokaci daban-daban, lokacin da babu agogo, amma yanzu da akwai agogo, wannan ba wani matsala ba ne, mutum zai iya amfani da shi ko ba don wannan dalilin ba, wannan shine a taƙaice da fatan kun fahimce ni.